Na fi son fanka sabida fanka yana ba ni iska mai inganci wanda yake ba ni abin da na fi so baya ba ni illa. Yana ba ni iska daidai irin yanda nake so in samu wannan iskan. So fanka ya fi AC. Ina jin daɗin fanka.

Irin jakar da nake kai shi ne jaka ne na goyawa a baya. Jaka na HP Brown Wisdom da shi na yi fi amfani kuma shi na fi so saboda yana ba ni abin da nake so a duk lokacin da nake so na yi amfani da shi. Ina jin daɗin amfani da shi.

Eh ƙwarai da gaske muna da fanka a rufin ɗaki saboda shi muka yi amfani da shi kuma shi yake mana abin da muke so. Yana ba mu iska sosai. Muna da fankan sama a rufi sosai sosai don ya fi daɗin amfani.

To ni dai abincin da na fi so shine nafi so na ci tuwo, saboda shi tuwo ya fi daɗin ci, gashinan yana da laushi, yana da daɗi ka samu miya ka haɗa da shi ka ci ya fi daɗi kuma ya fi riƙe ciki, ya fi daɗewa a ciki.

Ina so ɗakina yayi haske sosai sosai amma idan akwai lokacin da nake kashewa, idan zan yi bacci ina kashewa amma na fi so in ga ɗakina yayi haske sosai. Yana haska min ko ina in ga ko ina yana haske. Na fi son haka.

To yanda nake yin bikin ranar haihuwa na shine ina siyan abinci da abin sha, in gayyato abokanaina sai mu haɗu a ɗakina, sai mu ci, mu sha, in yi murna su taya ni murna mu tafi gida dukkan kowa ya tafi gidanshi.

Lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine lokacin da ma'aikatan da nake aiki suka bayar shine daga ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya. A wannan lokacin ne ma'aikatan da nake aiki suka bayar domin mutum ya je ya huta ya kuma ci abinci. Wannan shine lokacin da ake hutawa. Bayan wannan lokaci kuma sai lokacin da lokacin tashi ya yi. Idan aka tashi to na tafi gida sai in je in huta da kyau sosai yanda ya kamata. To lokutan da nake hutawa kenan a wurin aiki. Wannan shine lokacin da nake hutawa a wajen aiki daga sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya sai kuma ƙarfe biyar idan an tashi duka.

Umm ƙwarai da gaske ina zuwa gidan fim sabida yin kallo a gidan fim yana da daɗi sosai. Don kusan ya fi daɗi a bisa ka zauna a cikin ɗakin ka a gida ka kalla. Idan kaje gidan fim zaka kalla kuma zaka yi shawari da abokanayen kallon ka. Za ku yi muhawara, ku fahimci juna da kyau kuma zaka fi fahimtar abin da kake kallo a cikin gidan fim. Sabida ba kai kaɗai kake kallo ba. Zaka kallo wani abin wanda ba ka sani ba kuma kana neman ƙarin bayani. Abokanayen kallon ka zaka iya tambayansu su baka amsa. Su maka bayani yanda zaka fi fahimtar wannan abin da ka gani kuma kake neman ƙarin bayani akai. Gaskiya gidan fim yana da daɗi sosai, sosai sosai.

A gaskiya rubutuna yana da kyau sosai ba kaɗan ba. Ni kaina ina jin daɗi idan na kalli rubutuna, sabida rubutuna yana mini kyau kuma yana ma mutane kyau sosai. Don har mutane ma suna so in dinga yin masu rubutu. Don rubutuna yana da matuƙar kyau sosai ba kaɗan ba. Harta malamaina suna yaba mini wajen yadda suke ganin rubutuna, sabida rubutuna yana ƙayatarwa yana ba da abin da ake so sabida kyan sama. Wani lokaci malamaina har kyautan maki suke ba ni sabida kyan rubutuna. Gaskiya ina jin daɗin rubutuna. Yanda ake yaba mun akan rubutuna. Gaskiya ina jin daɗi sosai rubutuna yana da kyau. Malamaina ma suna yaba mun, 'yan uwana ɗalibai suna yaba mini, iyaye ma suna yaba mini akan rubutuna. Gaskiya ina jin daɗi sosai akan yadda rubutuna yake da kyau.

To a gaskiya irin kyautan da na fi son bayarwa ina son in ba da kyautan kuɗi. Ina so in ganni ina yin kyautan kuɗi saboda wani yana da buƙatan kuɗin ne sabida ba ka san me yake da buƙata ba, amma idan ka ba shi kyautan kuɗi zai je ya siya wannan abun da yake so. Sannan na biyu ina son bada kyautan abinci saboda kyautan abinci yana da kyau saboda wani yana jin yunwa ba shi da abin da zai ci amma idan ka ɗauki abincin nan ka ba shi to ka gama mishi komai zai ji daɗi sosai zai kuma ci ya ƙoshi ya samu daman bauta wa Ubangiji zai kuma samu daman zuwa neman kuɗi ko kuma yin wasu ayyuka dai da ya shafi rayuwa. Gaskiya waɗannan kyaututtukan da na fi son bayarwa kenan ina son bada kyautan kuɗi ina kuma son bada kyautan abinci.